Sau nawa nake tsarkake gidanmu? Ina tsarkake gidanmu adadi da yawa amma mafi yawancin lokuta bashi mai kyau ta yanda baza a iya samun damuwa kowanne lokaci ba. Idan ka shigo gidan za'a ganshi a tsarkake ba tare da ansan cewa akwai ƙazanta a ciki ba. Kasancewar ƙazanta takan jawo ƙwayoyin cuta da kuma rashin lafiya da dama.

Ina bada shawara a aiki? Eh ina bada shawara a aiki, kasancewa ta jami'i kuma babba shugaba. Aikata shi, wannan yana kawo farin jini matuƙa ga ƙananan jami'ai ta yadda za su girmama nagaba dasu.

Yaya nake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokan ciniki cikin adalci, gaskiya da samin abokiyan ciniki, zan haɗu da shi cikin gaskiya, lumana da kuma tsoron Allah ta yadda za a yi ciniki ba tare da cutarwa ba. Gaskiya da kuma riƙon amana.

Muna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki. Kasancewa ta ina aiki na faɗa ma mutane cewa ga abin da ya kamata a ce sunyi akan hanya.

Abun da nake yi don kiyaye lafiya yana da yawa. Ina amfani da ruwa mai tsabta kuma ina tsabta jiki. Kiyaye lafiya na. Kuma ina amfani da wurin da ya kamata a ci na zauna da kuma inda ya kamata a ci na ajiye kwanukan don kiyaye lafiyar jikina.

Ina iya bada barkwanci? Eh ina iya bada barkwanci amma ba kowane lokaci ba. Barkwanci da ka ke yi ya kamata za mu iya amfani da shi a kowane lokaci domin dawo da lafiyar jikin mu.

Ya nake shirin ayyuka? Ina shirin ayyuka ne ta hanyar ɗaukar takarda da fayel a rubuta kuma ƙananan hanyoyin Najeriya.